Nawa matashin kai kake amfani da shi? Ina amfani da matashin kai guda biyu, saboda yafi daɗi idan ka ɗaura kanka a matashin kai guda biyu. Yafi daɗi sama da guda ɗaya.